Gaskiya lokacin da nafi jin kuzari lokacin lokacine da safe saboda da safe na kwa, na kwanta bacci duk wata gajiya da ke jikina na tasa ta, da na kwanta ta a wanga ta tafi. To da safe in na tashi a wannan lokacin na haiko, na hajin ko wane, nafi jin, nafi jin kuzari a wannan lokacin. Sakamakon ƙalar da rana ko da yamma, kala wannan lokacin za ka ga wurin aiki ka ke yi a wannan lokacin da rana za ta yi ko maraici ko yamma, to a wannan lokacin za ka ga ka, ka gaji. Bayan ka dawo gida ne ka gama hidimar ka, ka je ka kwanta, ka yi bacci. To a wannan lokacin da za ka tashi da safe, za ka ga lokacin kafi jin, lokacin kafi jin kuzari. Sakamakon lokacin yamma da, lokacin yamma da kuma lokacin da rana. Wannan duk a mantuƙar gajiye kake saboda ayyuka, ayyukan sunyi yawa.